Ah, Shuaibu, Dan Allah ina son in tambaye ka, in tambaye ka wani abu. Kana iya rera waƙa? Domin, ah, shekaran jiya da muka tafi, eh, da muka tafi gurin da muka tafi da wurin da muka je muka ci abinci, ah, Suleiman yana tambaye ni cewa ina sa-- na san waenda yake rera waƙa amma, ah, na ce masa ban sani ba fa amma zan yi bincike. So sai sa nake ina son yin bincike cewa ko ka iya rera waƙa. Idan ka iya rera waƙa ka faɗa mun cewa, okay, ka faɗa mun domin in bar-- in ba shi sunan ka. So in ba shi sunan ka sai ku haɗu, ka ji? Ehen, ka ka je gurin mama? Kaje gurin mama? Domin sati da ya wuce, mama ta kira ni a waya ta faɗa mun cewa tana son ka ke-- tana son ka zo, ka zo kuyi magana. Kuyi, muyi, eh, kuyi magana abin da akan abun hanyar da zaku iya yi domin ku je gurin kawu. Kasan kawu ya gina, eh, wani gida, ya gina sabon gida cewa ku je domin kawu ya nuna maka gurin baban mu, eh, filin baban mu, ehen, ka san? Eh, ya, yana, ya yi very important cewa ka san gurin da baba, eh, baba yake da fili. Kasan kai ne, kai ne yaro, eh, yaron namiji na farko, eh. So abun da na ce in faɗa maka kenan. Ehe, eh kuma kada in manta. Mun, eh, mun je asibiti jiya, mun je asibiti jiya, eh, da ƴa ta. Eh, abin, abin sai Allah, abin kawai sai Allah domin muna son an ce za, an ce za, za a ba ta gilashi cewa domin idon ta bata gani sosai amma an ce za a ba ta gilashi, eh, wani gilashi. So an ce mu kawo, mu kawo kaman dubu ishirin. Amma ni yanzu ban da kuɗi. Kasan kuɗi yayi dawa a nuna kuma ban fara aiki ba. So dan Allah idan kana, kana da kuɗi dan Allah ka taimaka mun. Eh kaji? Dan Allah ka taimaka mun domin in kai ta wurin da, gurin, eh, in kai ta gurin sai a ba ta, sai a ba ta, eh, gilashi. E, kaji? Na gode, amma kada ka manta fa. Idan kana rera waka ko ka san wanda yake rera waka ka fada mun in faɗa ma Suleiman cewa kada ya, kada ya manta fa ƙanina yana, yana rera waƙa domin kada ya, kada ya je ya ba wa wani. Kasan zai ba wa wani ne.

Musa, Musa, Musa. Me yasa baka amsa ni ne? Idan na kira ka a waya ba ka amsa wayana. Mene ne kake jin tsoro? Yara kai ka ringa jin tsoron ɗaukan wayana. Abin da na kira ka cewa in faɗa maka cewa za mu je gurin kawu gobe a Kaduna. Idan mun je ka faɗa masa mind ɗinka, kada ka ji tsoron kowa. Shi yasa zan bi ka, shiyasa zan bika nan. Ka faɗa abin da ka sani da abin da ba ka sani ba. Domin kada kowa ya zo ya sa magana a kanka. Da mutane za su ringa dubanka cewa ko kai maƙaryaci ne. Ko kai makaryaci ne. Kai ba maƙaryaci ba ne. So mene ne kake jin tsoro? Tsoron wa kake ji? Zan je da kai zuwa gurin kawu gobe. Ka faɗa masa abin da kai ka sani domin kowa da kowa ya ji. So that, ba za su ringa kirana sunanka ba. Ka kira mama? Idan ka kira mama ka faɗa min. Domin mama tana damuwa cewa tayi ta kiranka ba ka ɗauka wayarta ba. Menene meyasa mutane za su ringa kiranka ba za ka ɗauka wayansu ba? Ko kai ƙarya kake yi? Idan kai ka san cewa ba ka ƙarya, kada ka ji tsoron kowa. Ka san cewa Allah yana tare da kai. Idan Allah yana tare da kai middin kuma maman ka tana tare da kai, babanka yana tare da kai kuma ƴanʼuwan ka suna tare da kai. So wani tsoron kake ji? Kada ka ji tsoron kowa. Idan mun kai Kaduna gobe, ka faɗa musu abin da ka sani da abin da ba ka sani ba. Idan ka faɗa, abin da ya rage zamu san abin da zamu yi. Kaji. Kada ka manta ka kira mama domin ranta yayi kwanciya ran ta ya kwanciya. Domin ta yi ta tsammani cewa me ya faru da ɗanta, me ya faru da ɗanta, me ya faru da ɗanta da take kiranka kuma ba ka ɗaukan waya. Don Allah, don annabi ina son in roƙe ka da girman Allah, idan an kira ka, ka ringa ɗaukan waya. Idan kana ɗaukan waya hankalin mu zai kwanciya. Zai kwance amma idan muna kiranka ba ka ɗaukan waya, ka san za mu ringa worried ke nan. Idan mun kai gobe, ka faɗa musu abin da kai ka sani. Idan ma suna idan ma suna tsammani cewa ko ƙarya suke yi, sai a kai magana kotu. Idan an kai magana kotu, kotu zai cire ka daga magana. Ka ji? Don Allah, don annabi idan na kira ka, ka dinga ɗaukan waya. Kaji ɗan uwana. Ka ji ɗan uwana? Ka san kai kaɗai nake da shi. Babu abinda. Ban da ɗan uwa namiji da nake da shi. Kai kaɗai ne. Don Allah idan na kira ka, ka ringa ɗauka. Ka ji? Ka ci abinci ko kana cin abinci? Idan ba ka cin abinci, ka ringa cin abinci. Domin kada ka kwantar da hankalinka, ka kwantar da hankalinka idan kana da ni cewa yayarka wallahi tallahi kawu ba zai iya yi maka komai ba. Wallahi tallahi billahi'l aziz ba zai iya yi maka komai ba idan ina tare da kai. Ka ji? Idan ina tare da kai, mama tana tare da kai, mene kawu? Mene zai iya yi? Bai da komai da zai iya yi. Bai da komai da zai iya yi. Baki kawai yake da shi. Kada ka ji tsoron kowa. Don Allah, don annabi idan na kira ka, ka ringa ɗaukan waya. Ka kwancer da hankalinka, ka ci abincinka, ka sha ruwanka. Babu wanda zai iya yi maka komai. Ka ji? Idan na kira ka gobe, ka amsa sai mu je Kaduna tare. Ka ji? Sai an jima.

Antuma, yaya? Yaushe za ki taje gurin aiki? Yaushe za ki tafi gurin aiki domin na, na gan cewa ba ki fita ba yau. Kuma, eh, yau ba ki tashi da wuri ba. Yeah. Ah, yaushe, kuma yaushe za ki ci abincin rana domin na safe ma ba ki ci ba? Eh. Abincin safe ma ba ki ci ba, ba ki ci ba. Eh, zan yi, idan, eh, yaushe za ki, za ki ci na rana? Oh, ba za ki fito yau ba? Oke, ba komai. Eh, Antuma, don Allah ina so in faɗi, don Allah ina son in roƙe ki wani abu. Akwai wata ƙawata a makaranta da ta ɗauke yi, da, da, yarta zai yi aure amma ta ɗauki kaya, ta ɗauki kaya. Amma ta ce min kayan cewa dubu shida, eh, dubu shida ne kayan, atamfa, atamfan dubu shida ne. Kuma yadi, yadi huɗu, yadi huɗu amma idan ina son yadi shida zan biya dubu takwas. Na ce oke. Idan na dawo gida cewa zan faɗa miki idan kin, idan za ki siya mun don Allah, don Allah anjima, don Allah, don Allah ina son kayan. Kayan mai kyau ne kuma ƙawata ce sosai kuma wallahi ina son in, ina son in, in ce, in je, eh, ɗaurin auren. Antuma kin san cewa ya daɗe ban tafi, ba, ban tafi ko wani biki ba ko domin ina facing ɗin stories ina amma don Allah anjima, don Allah ina roƙon ki don Allah, Allah zai taimaka miki, huh, Allah zai taimaka miki don Allah ki siya mun. Domin ina son shi wallahi talahi an, an. Idan ma ke makin gan, idan ma ke makin gan atam-. Eh, akwai, akwai dubu biyu don Allah ka ƙi ara mun. Idan kin, idan kin bani, idan kin bani, idan baba na yazo zan ba, zan, zan, zan karɓa miki shi don Allah. Ki yaƙi don Allah. Ah, Antuma kin san cewa ai, abba, abba, abba, ki mutumi na ce mana don Allah ki bani, don Allah ki ara mun kuɗin. Ke na ce, sa'an nan kuma ba za ki je gurin aiki ba ko? Amma yaushe za ki ci, yaushe ki ki, yaushe za ki ci abincin rana? Hmm, ki faɗa mun don Allah domin idan ba, idan za ki ci abincin rana zan taya ki, zan, zan ci. Idan za ki dafa abincin don Allah ki dafa, ki dafa da ni. Eh, don Allah mana, don Allah. Na san cewa ban kai cewa, na san cewa ban kai in, ban kai in, in, in tura, in tura ki aiki ba amma don Allah mana ki tura, ki yi da ni. Eh, idan ma indomie ne ko spaghetti ko shinkafa ne wallahi talahi ina so. Gode.